Tafiya ƙarshen mako don halartan biki a wani ɓangaren gari kuma labarin ta. Tafiya ƙarshen mako domin halartar biki a wani ɓangaren gari gari ku bamy labarin ta. Watakan wannan wani al'ada ne wanda ake yin ta, a lokacin ƙarshen mako, maimakon sakamakon yankin Hausa na arewacin Nijeriya. Duka ranar ƙarshen mako ne ake yin wannan biki. Wannan ƙarshen mako shine ranakun da ake yin biki. Mutane basa zuwa ofisai su wasu kuma suna zuwa hutu daga kasuwa a ƙarshen mako. Misalin ranan sati da ranan Lahadi sune ranakun da ba'a zuwa kasuwa. To, sai aka ware wannan rana kun na ƙarshen mako domin yin bukunkuna da sauran shagul-gulan al'amuran rayuwa. Bama biki kaɗai ba hadda sun mitin-mitin, huda zuwa sa' da zaman tare dukan shi ne sha ƙarshen mako. To, shi zuwa wannan tafiyan wannan biki akwai wata tafiya da muka yi daga jahar Kaduna Nijeriya zuwa jahar Gombe. Domin ka je domin halartar wani bikin ɗan uwan mu da ake kira sunansa Usman wanda akayi a wata ƙarshen mako na watan sa-- ƙar na watan, na watan Disamba, a wannan biki da muka tafi da muka tattara guzurun mu muka haɗa kayayakin mu, muka haɗa jakan tafiyan mu, muka goge kayayakin mu, muka saka a jaka, muka ɗauka da abubuwan da bamu so mu manta da shi, domin in muka je can za mu yi amfani da shi irin su cajin waya da sabulun wanka da soson wanka da sauran rakinsu. Sannan sai muka samu kuɗin tafiyan mu na moto muka hau moto muka isa Gombe daga Kaduna. Wannan biki dai gaskiya ya ƙayatar sosai ya bada ma'ana saboda a lokacin da muka je wannan biki an ɗaura auren ne a masallacin faɗa, dake jahar Gombe na sarkin Gombe kenan. Da muka je wannan biki muka je masallaci aka ɗaura aure, lafiya lau sannan muka dawo gida aka ci abinci aka sha abin sha. Baya ga haka muka je aka ɗan yi kide-kide aka yi raye-raye da wake-wake. Kowane mutum dai aka yi cikin farin ciki aka ci walima shima nan ma aka ci aka sha, sannan sai muka taso muka tafi muka je gidansu maman ango, muka je muka gaida ta sai muka mata bangajiya da biki ya kuma al'amura. An matsa yin mu na abokan ango kenan. Sannan daga baya sai muka tashi muka tafi can gidan su amarya. Ita ma gidan iyayen amarya nan ma muka je muka mata ban gajiya muka gaida ta da ya yanayin jiki. To, ita mu sa mana sannan muka ce mata "to shikenan, za mu zo za mu ɗauka amarya da yamma." Da misalin ƙarfe huɗu na yamma domin za mu je mu kai ta gidan maɓiyayan ango ayi mata buɗan kai. Da muka tafi wannan gidan iyayen ango domin buɗan kai shima nan aka haɗa al'umma maza da mata. Aka haɗa kujerun zama sannan aka ɗan yi gyara da waje inda ango da amarya za su zauna domin, domin gudanar da bikin buɗan kai. Aka a je ango a gefe aka a je amarya a gefe aka saka su suna fuskantan juna. A yayinda ake buɗan kai kenan sai aka zo da farko sai aka sa amarya ta zo wajen angonta. Ta zo ta fesa masa turare ta taso daga kan kujeranta, da ita da ƙawayenta su zo saraka ta taje ta fesa ma angon ta turare. Sai makaɗa saka saka ƙidi suna yaban amarya suna mata kirari tana tafiya ɗai-ɗai, ɗai-ɗai kamar 'yar sarki ta zo gaban angonta ta fesa masa turare ta fise cikin shuku ina ya dinga kanshi wajen. Sai ta mamu angonta liƙin kuɗi da ita da ƙawayenta suka lalli ka ma ango kuɗi. Sannan sai suka dawo suka zauna a kan kujerantu. Shima ango aka ce mashi "to ya tashi." Shima ya je ya buɗe ma amarya sa fuska, ya ga kyakyawa.

Ina kake cin abinci a gurin aiki? Inda nake cin abinci a gurin aiki gurare ne guda kusan biyar zuwa shida. Guraren nan kowanne guri da kalan abincin da yake dafawa da kuma kalan abincin da ya ƙware wajen dafa shi a kai. Sannan kuma ni ma da kalan abincin da na fi so na ci a wannan waje ko kuma da kalan abincin da na fi so a wannan lokacin, ko da rana ne, ko da safe ne ko kuma da daddare da akwai kalan abincin da na fi so na ci a wannan lokacin. Sannan kuma da akwai kalan abincin da ni ma shi ne nake so kuma shi suka fi iya dafawa a wannan waje. To wannan abinci yana ciki. Misali akwai a wajen aikinmu a bakin gada inda muke sana'ar buga bulo da interlock. Idan safiya ta yi muka fito, za muyi karin kumallo in ba muyi karin kumallo da indomi da ƙwai. Wannan shagon Malam Habu mai shayin da indomi da ƙwai in ka je za ka ga mutane da dama. Kowa yana karin kumallo musamman mazaje wa inda suka fito gidajensu domin nema kuma ba su yi karin kumallo a gida ba. To ni in naje da safe nakan ce a bani buredi ne. A ba ni biredi, a soya mun ƙwai kaman guda uku ko huɗu sai a buɗe mun biredin a saka ƙwan nan sannan sai a ɗauka biredin nan a saka shi a kaskon toya kwan a ƙara gasa mun biredin nan ya gasu. Wato kan in ya gasu sai a cire shi a ajiye mun shi sannan sai a ɗauko mun ruwan ti. In aka ɗauko mun ruwan tea, a ɗauko mun milo da madara a saka mun a cikinsa. Wani lokaci ma har in ce a ɗan ɗiga mun zuma saboda ina son zuma yana da amfani sosai da sosai. Wannan na karin kumallo ke nan. Yadda nake yi kenan ina yawan shan tea da safe domin karin kumallo na. Sannan idan rana kuma ya yi, akwai wajen wata yarinya da nake zuwa wajenta. Tana tsallaken titi ne, tana saida abinci a kan titi. Abincin tana da daɗi sosai kuma ga tsabta abincin sosai. Ita ma yarinyar tana da tsabta sannan kuma abincin ga tsabta a ido yana da kyan gani kuma yana da ɗanɗano mai daɗi wannan abinci. To yarinyar nan tana saida abinci ne kala guda uku. Na farko de tana saida tuwo, na biyu kuma tana saida shinkafa dafadika da wake. Na uku kuma tana saida shinkafa fara da wake da miya. Sannan kuma ga naman yankan naman ta manya-manya ta yadda duk ƙwara ɗaya ɗari biyar ne. Saɓanin da na sauran masu saida abinci wanda duk ƙwara ɗaya ɗari biyu ne. To ita wannan yarinya ta ƙware wajen dafa abinci dafadika. Zaka ga abincin ta dafadika yana da daɗi, yana da ƙanshi kuma yana da daɗin kallo. To idan na je wajenta a nan wajen nake siyan abinci in na ji na wajen aiki ne na sayi abinci. Misali zan iya ce wa a samin abincin ɗari biyar ko kuma in ce a samun nama na ɗari biyar ko kuma in ce a samun abincin ɗari biyar sannan in zagaya baya akwai wani mai kifi da yake saida kifi da arha kuma ga daɗin kifinsa. To sai na je shi ma wajen shi na sayi kifi ko wani ɗari biyar ko na ɗari shida ko na ɗari bakwai zuwa ɗari takwas har dubu ɗaya ma kifinsa saboda yana da arha. Sai na zo na haɗa na ci. Wannan shi ne inda nake cin abincin rana ke nan na farko a wajen aiki. Idan kuma ina son na ci tuwo ne akwai wata mata ita kuma inyamurace matan nan wacce ta zo daga ƙasan Igbo, kudancin kudu maso gabas a Najeriya. Daga nan ta zo a jihar Anambra. To ta iya yin tuwo tuwon samon bita da miyan ganye ko miyan egusi ko kuma in ka sayi tuwon ƙwara ɗaya za ka iya ka saye shi wanda ake saida shi ɗari bakwai sai ka ce ta haɗa maka miyan ganye da kuma miyan al'adarsu na inyamure wata kan egusi. In ta maka wannan haɗin in ka ci to za ka ji akwai daɗi. Ita ma ga naman ta dai yanka ɗaya ɗari uku ne kuma abun matar tana da tsabta. Sannan akwai kuma wata mata ita kuma a plaza take makwotakan mu wadda take yawan saida alale. Ita kuma tana iya dafa alale ne tana saidawa kawai da mai da yaji. Shi ma yana da daɗi yana da ɗanɗano sosai da sosai.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Kullum ɗumma a ko da yaushe, a kowane lokaci ina yin addu'a. Tun daga farkon tashi na daga bacci har yazu wa lokacin da zan ƙara komawa bacci nan da daddare kenan. Idan na tashi daga bacci da safe, kafin na tashi in juya jikina nakan yabi Allah na gode masa. Sannan kuma na ce ina masa godiya da ya tasheni. Bayan na kwanta nayi bacci na koma kamar matacci yadda nake addu'a kenan na farko in na waye gari. Sannan na biyu sai na tashi, in na tashi zan ɗauka tufafina na saka domin na fita waje na je na yi tsarki. To in na ɗauka tufafina na saka shi ma zan yi addu'a, addu'an da cewa; "Ya Allah kai ne yanzu zan sa wannan, kai ne ka bani ikon sa wannan kaya. Allah ka sanya mun albarka a cikin kayan ka kareni daga dukkan wani shaiɗan daga cikin wannan kaya." Sai na saka wannan kaya, sai na fita na ɗauko buta na fita na je na kama hanyar bayi. Haka in zan shiga bayi a lokacin, eh na yi addu'a kafin na shiga bayin na, na nemi Allah ya tsare ni daga sharrin aljanu da shaidanun da ke cikin wannan bayin. Bayan na shiga bayin na, nayi ko tsari ne ko kuma nayi ba haya wato kashi kenan in na yi na gama nayi tsarki na wanke na tashi zan fito daga bayin to shi ma sai na yi addu'a. Amma wannan karan kalan addu'an da nake shi ne zan nema Allah ya gafarta mun zunubaina ne. Eh in ce; "MashaAllah ka gafarta mun zunubaina sannan sai na fito daga bayin nan da ƙafan dama." Sannan bayan na yi na gama to sai na zo nayi alwala domin na zo nayi sallah masali, sallar asuba. To sai na zo gwajin yin alwalan shi ma sai na yi kira sunan Allah wanda shi ma ɗan addu'a ne. Sai mutum ya ce ina farawa da sunan Allah in ya yi ya gama. Sannan bayan ya idar da alwalan ya gama, sannan sai kuma shi ma ya zo ya ƙara yin wani addu'o'in kamar masali sai ya ce ya ɗaga kan shi sama ya ce; "Ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ma'aikin Allah ne." Alhamdulillah. Sannan sai kuma mutum ya ce; "Ya Allah ina roƙon ka, ka saka ni a cikin mutane waɗanda suke tuba sannan kuma ka saka ni a cikin mutane masu tsarki waɗanda suke da tsabta." Bayan mutum ya gama, bayan da na gama wannan sai na zo yaka ma hanya yatafi masallaci sanda zan fito daga gida domin yin sallar asuba shima inayin addu'a sai ince da sunan Allah nike farawa bamai ƙarfi ba dubara sai Allah ina fatan Allah ya kai ni inda zan je da ya dawo da ni lafiya. Sai na fita na kama hanyar zuwa wannan masallaci. To a hanyar zuwa wannan masallaci shi ma ina roƙon Allah, ina cewa; "Ya Allah ka sanya mun haske a cikin zuciyana. Allah ka sanya mun haske a cikin kaina. Allah ka sanya mun haske a ganina. Allah ka sanya mun haske a idona. Allah ka sanya mun haske a jina. Allah ka sanya mun haske a gashina. Allah ka sanya mun haske a fatan jikina. Allah ka sanya mun haske a dukkanan jikina baƙi ɗaya." wannan shine kalan addu'ar nakiye kan tafiya zuwa masallaci. A sanda na isa zuwa ƙofan masallaci shi ma nakan yi addu'a. Sai na ce; "Ya Allah ka buɗe mun wannan ƙofan masallaci da ƙofofin rahamanka." Sai na shiga cikin masallacin nan da ƙafan dama. In na shiga sai na kabbara sallah. In na kabbara sallah nayi na gama. To in na gama sallan sannan sai na ɗaga hannu na roƙa Allah na ce; "Allah ina roƙon ka biya mun dukkanin bukatocina na alka'irai duniya da lahira, ka azurta ni da arzikin mai yawa, mai amfani, mai albarka kuma na halak".

Ku gaya mani lokacin da na'ura ta lalace ba zato. Lokacin da na'ura ta lalace ba zato shine wani lokaci da muna zaune ba muyi tsammani ba saboda a lokacin nan babu hadari, babu iska, babu tsawa, ba ma lokacin hadari ba ne gabaɗaya ba lokacin damuna ba ne. Kawai muna zaune da daddare muna sha'anunuwan mu. Kawai sai muka ji karar transformer mu wacce take bama unguwar mu wuta tayi ƙara ta kama da wuta ta fashe faas ta lalace. Mu duk ba mu sani ba muka yi ta mamaki me ya faru ko dai wani ne ya je ya taɓa. Muka fita muka je muka ga transfoma ne ta kama da wuta. Falwayan gefen ta ya kama da wuta yana cida wuta. Kawai sai mukaji ƙarara transformer mu wcce take bama unguwarmu wuta tayi ƙara ta kama da wuta ta ashe faas ta lalace. Haka aka dinga yi, haka aka dinga yi har aka samu aka kashe wannan wutan nan. To sai akazo aka duba akaga transformer ne ta jawo wannan lalace fashewar da tai ɗinnan ba zato ta jawo wannan kamawa da wuta ɗinnan. Da aka duba sai aka gani wani abu ne a jikin transfoman mai muhimmanci wanda shine duk ƙarfin wuta in ya zo yake tare shi ya bama kuma kowane mutane wuta idan wutan ya zo to shine da wutan da ya zo shine sai shi ma ya sha ƙarfin shi da yadda shi ma har ya fashe shi ma ya kasa riƙe zabin wuta wannan abun da ya lalace ana ce mishi IC. To abin da ya faru ke nan. Aka zo aka fara tunani to yanzu ya za ayi a gyara wannan transfoma? Ga shi ta lalace ta ƙone. Ya za a yi ke nan? Mutane suka fara gani to menene yanzu abun da za a fara na farko? A ka ce a kira masana su zo su duba mana su gaya abin yake. Da masanan nan suka zo suka duba transfoman nan suka gani abun da ake bukata a wannan transfoman shine wannan abubuwa da suka ƙone kuma abubuwan nan yana da tsada sosai wanda abubuwan ya kai kimanin naira miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari uku. Gashi mu kuma unguwan mu unguwan talakawa ne na yakubayi ba na masu arziki ba ne. To aka fara tunanin ya za a samu wannan kuɗi domin gyara wannan transfoma kuma ga shi unguwa babu wuta ana so a gyara shi idan zai yiwu da gaggawa. Sai aka ba da shawara aka ce to kowa, kowane gida, kowane gida su haɗa kuɗi su babbaɗa domin a samu a haɗa wannan abin da za a haɗa a gyara wannan transfoman nan. Sai aka ya kema kowanne gida kuɗi da cewan zasu bada naira dubu ishirin-ishirin kowanne gida haka dai shine tsarin meeting din da akayi da akan kowanne gida ze bada naira dubu ishirin-ishirin. A hankali a hankali de ana ta ƙoƙarin haɗa kuɗin wuta. Da yake abubuwan dai ba na masu ƙarfi ba ne ba. Wasu gidan su ba da, wasu gidan su ba da rabi. Su ce za su cika rabi in ƙarshen sati ya zo. Wasu gidan su ce kuma wallahi ba su da shi yanzu a ɗan jira su. Wasu ma har suka roƙa alfarma da Allah a bar su zuwa ƙarshen wata. A ka ce musu fa kai transfoman nan ana buƙatan a gyara shi ne saboda a babu wuta a yankin nan. Abin da ya ɓace a ciki, ya ɓace a cikin transfoman nan shine IC transfoman da kuma wani kwamfiyuta da ke jikin shi su ne suka ƙone wanda kuma ana buƙatan a gyara shi cikin gaggawa domin a samu wuta a wannan yanki. To haka ne aka yi ta muhawara aka yi ta neman kuɗi abin da dai aka iya tarawa a lokacin nan da farko a sati biyun farko an tara naira dubu ɗari huɗu. To saura naira dubu ɗari takwas ɗari tara ke nan wanda ake ta fafutukan nema. To sai wani daga cikinmu ya kawo shawaran cewa to mu je mu roƙa ƴan siyasan mu, wakilan mu, wanɗa suke mulkan mu a gwam-- a maka-- a matakan gwamnati. Mu ka je muka rorroke su domin a samu a samu a gyara wannan transfoman ta yan da suka shigo cikin al'amarin kuma suka taimaka. Aka zo aka ɗauka transfoma aka je aka gyara shi lami lafiya shi ke nan.

Ku bamu labarin neman gida da batun dillalan gidaje. Neman gida dai kam a yanzu ya zamto wani abu mai dankaren wuya in za a haɗa maimakon da. A da fil azal a lokacin gidaje ba wahala. Gidaje za ka je ka nema fili ne. Ko ta'ina akwai fili. Wani ma yakan je ya fara yin unguwa shi kaɗai. A lokacin akwai fili, mutum ya sai unguwa shi kaɗai da hankali. Yana al'amuran sa shi ka dai, ga ruwa a gefen sa na kogi ko na rijiya, ga hanyan wucewa mutane in suka zo suka fara ganin wajen yayi kyau. Su zo su fara zama su ma har a zo a tara gari. A haka--a haka ko da ba'a maganan ma kama haya. Ko kaɗan kawai mutum zai je ya nema waje ne ya ɗauko ya haɗa bulon shi ya gina gidan da yake so. Iya filin da yake so ya ɗiba. Amma yanzu a hankali--a hankali da abun ya zo ya fara sauyawa. Sai ya zama na gida yanzu neman gida ya zama tashin hankali. Ba ɗan kaɗan ba. Saboda yanzu a haka yanayin yanda al'amuran neman gida yake yana da dan karen wahala. Mutum in ya tashi yana so ya yi aure yana neman--yakan fara neman gida ne tun ana saura wata shida da kafin bikin auren nan zai fara neman gida. Saboda bai zama dole ma duk gidan da za a samun mashi ya burge shi ba. To haka zai fara neman gidan nan a hankali--a hankali har Allah ya sa ya samu kalan gidan da yake so. To wannan ke nan in ya samu sai ya je ya ma za--ma za ya ba da kuɗi. Wani kuma in bai samu ba, to yakan bi ta wajen dillalai. Dillalan gidaje suna wanda suka san inda gidaje yake. Aka ba su amanar gidaje domin su tallata ma al'umma su zo su saya ko su shiga cikin wannan gidaje. To amma shi al'amara da dillali akwai dan karen wahala shi ma wani lokaci wanda hayya kan fi neman gidan wahala. Saboda dillali zai iya ya karɓa kuɗin ka amma kuma ya ki ya samo maka gida. Ko kuma zai iya ya karɓa kuɗin ka ya samo gidan ya ba ka. In ya baka, kafin kaje ka shiga sai ka zo ka tadda an bama wani makwallin wannan gidan nan. Wani ma hayya shiga cikin gida. To matsalan da ake samu ke nan yanzu. To shi yasa al'amura da dillalai yana da matuƙar wahala sosai a hanyar sha'anin gida. Ga neman gidan wahala ga shi kuma kafin ka samu mai kyau yana da wahala. Ga kuɗin hayan ba sauƙi ta yadda yanzu dillalai sun karo kalubale a cikin lamarin in mai gida ya gina gidan shi ya ce kuɗin hayan gidan shi naira dubu ɗari ne to dillalin da shi kuma zai zo ya nemo maka wannan gidan. Wani mara imanin zai iya ce maka ma dubu ɗari biyu da hamsin ake nema in ka bashi dubu ɗari biyu da hamsin, shi dai zai ɗauka dubu ɗari da hamsin, shi dillalin kenan. Sai ya kaima mai gida dubu ɗari kacal sai ya tafi. Ba za ka taɓa gane wannan gida kuɗin shi dubu ɗari ba ne ba sai shekara ta zagayo za ka ƙara biya sannan. Sai ka ga maigida ya ce maka ka ba shi dubu ɗarin shi kuɗin haya. To shi wancan dillalin ne ya ci dubu ɗari da hamsin ya gudu. Wani mai ɗan sauƙi sauƙin imanin ne zai ce maka dubu--dubu ɗari. Masu sauƙin imani ƙasa da su kuma shi ma zai iya ce maka dubu ɗari da hamsin. Haka dai duk kuɗin gida yanzun dillali baya faɗan asalin kuɗin gida har sai lokaci ta shekara ta zagayo sannan mutum yake sanin asalin kuɗin gida. Shi ma yanzu wannan wani ƙalubale ne wanda ake samu. Sannan in aka samu to sai a zo ayi yarjejeniya. Yaushe za ka dinga biyan kuɗi duk shekara za ka dinga biyan kuɗi kaza. Za ka dinga biyan kuɗi kaza. Akwai kuɗin wuta da za ka dinga badawa na lantarki. Akwai kuma kuɗin masu gadi da za ka bada in gidan da kwai mai gadi. Sannan kuma za a ce maka za ka dinga gyara abu ka za in ya ɓaci. A dai yarjejeniya an san yanda za ka dinga biyan kuɗin ka da sanda za ka shiga. Yanda neman gida yake ke nan yanzu.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu da ake yi a yankinku. San'ar hannu da ake ye a yankin mu wanda suka shahara kaman musali guda uku nafar ko dai akwai sana'ar ɗinki. Sana'ar ɗinki wata sana'a ce wacce ta shahara yanzu ana yin ta ta kota ina a ko da yaushe saboda yanayin inda ta ɗaukaka da kuma yanayin son al'umman yankin da son sa kayan al'ada na gargajiya ko kuma asalin tufafi na al'ada na mayan kaya na dinkakin kaya wato yanzu wannan al'ada gaskiya ta shahara ta yadda yanzu kowa burin shi kawai ya ya je kasuwa ya siyo yadi ya kawo tela ya ɗinka masa ne. Ba wai ya je ya siyo ɗinkakke a kanti ba ko ya je ya siyo irin na can ƙasashen waje ba a. Yanzu kowa ya fi son ya sa kaftani irin kayan al'ada a ɗinka, ya samu hula ya sa da agogonsa ya fito da siffan kamala ta al'adance. Shi ya sa yanzu sana'ar ɗinki takan kama sosai ta yadda duk ta inda ka bi a unguwarmu a yankinmu, za ka ga shagunan ɗinki ne ta kota ina. In kota ina in ka bi za ka ga shagunan ɗinki ne. In ka ga an buɗe wajen shaguna kasuwa, za ka ga kaso mafi yawa na wannan kasuwan nan za ka ga teloli ne, maɗinkane suka cika wannan kasuwa. Sana'ar da take cike nan yanzu sai da sosai kuma yara na koyan ta, ana ƙara taso da wasu, ana kuma ƙara sabbin ƙereƙere ƙirƙire na wannan sana'a domin a zamanin taddashi kada albashi ya koma baya yadda za azo kuma a rasa yadda za aye da abubuwa na farko ke nan. Sanan na biyu akwai sana'ar haɗa takalma. Sana'ar haɗa takalma shi ma ba a bar shi a baya ba domin ko yanzu sana'ar haɗa takalma ya yi fitce yadda yanzu kowa a yankin takalman da mutum ke sakawa, in ka ga mutum goma to za ka ga takwas ko bakwai na cikin kasan mutane goma takalman da ake haɗawa a cikin yankin ne suke sanye da shi a ƙafafuwan su. To shi ya sa yanzu sana'an haɗa takalma yana da armashi, yana da daraja kuma akan girmama mai sana'an haɗa takalma domin ana kyautata zatan yana da kuɗi, yana samun kuɗi kuma yana da abin yi. Yadda suna koya ma yara a shaguna akan yi ayyuka kala daban daban takalma akwai na fata, akwai na leda, akwai takalma na sauciki da kuma takalmin da ake ce ma rabin ƙafa wa takam haf kwaba ke nan. Wannan zai rufe wa mutum rabon ƙafa ne kaɗai. Duk da kwai kalan takalman nan yanzu kuma ana yin sune da hannu ake yanka su aye su agoge da engine guga har aye shi afitar da shi a haɗa shi sanan na uku akwai sana'an ba wannan gyaran babur watakan sana'an gyaran babur. Yanzu domin gaskiya babura sun yawaita a gari. Kota ina ka bi babur ne, kota ina babur ne. Hatta masu motoci yanzu yawancinsu suna sai dawa ne. Suna komawa su je su sayi babur domin babur tana da sauƙin sha'ani, da sauƙin kashe kuɗi da kuma sauƙin ma'amala yadda babur ɗinka da ɗan man ɗari biyar za ka saka ka je ka biya baƙatinka ka dawo ko na dubu ɗaya idan ma kana son ka cika kotan man ka ne to zaka cika shi da dan kuɗi kalilan wanda baya wuce dubu biyar zuwa dubu shida zakaga ka cika shi wane dubu bakwai zuwa dubu takwas ya dai danganta amma shi kaga na moto daga dubu arba'in ne zuwa sama to shi ya sa yanzu mutane masu mota ma dai sun daina al'amara da mota sun sayi babur. To shi ya sa ya kawo sana'an babu gyaran babura shi ma ya inganta ya zawo sana'a mai daraja wadda ake yawanyinsa yanzu a yankinmu. Sun iya sun ƙware sosai ta yadda daga wani yankin ma ana zuwa yankinmu domin kawo gyararrakin wannan baburan nan a yi su a unguwarmu.

Ku ba mu labarin ranar da kuka tsaya a layin mai ko matsalar mai ta shafe ku. Ranar da na tsaya a layin mai, wata kan wace rana ce wacce ba zan manta da ita ba gaskiya. Wacce a wannan rana ne inda na tsaya a layin mai na tsawon kusan awa takwas ina layin mai, ina bin layin mai a wannan rana. A wannan lokaci, lokacin Disamba, watan ƙarshen shekara, wata kan lokacin Disamba a lokacin ana wahalan mai gab da Kirsimeti. Ana wahalan mai, muka tashi domin mu je mu sha mai a gidan man gefen unguwar mu. Wannan gidan mai da yake gefen unguwar mu sanda muka tashi, muka tashi ƙarfe huɗu tun kafin sallar asuba. Ƙarfe huɗu na safe muka tashi muka fita muka je muka sa mota a layin mai. Ta yanda a can muka zauna, a wancan wannan masallacin gidan man nan muka yi sallar asuba. Abin da ban taɓa yi ba a rayuwana, na je wani masallacin da ya wuce tsawon kilomita ɗaya da unguwar mu na yi sallar asuba. Naje na hau kan layin nan muna kan layin nan ana tafiya ba a fara ba da man nan ba muna zaune muna fira wasu je su dawo, wasu je su karya su dawo. Mu dai muna zaune muna tafiyar mu sai da in mutum na ɗan baƙatan wani abu sai ya ce bari ya ɗan je shago ya ɗan siya abu ya ɗan ci ko kuma akwai masu ƴan talla da suka fahimci akwai mutane a wajen suka dinga kawo tallalakin kayan abinci da ruwan sha haka domin masu bin layin mai su siya su ci su sha. To haka dai ta yanda na samu mai gurasa ke nan na siya gurasa sannan na samu ɗan kayan zaƙi na zoɓo na siya na ci na haɗa da wannan gurasa na sha ina kan layin wannan man. Ba a fara ba da wannan man ba mu da muka zo tun ƙarfe huɗu sai da ƙarfe takwas na safe yayi tukunna aka fara ba da wannan man. Ka ga awa huɗu ke nan tsakanin da muka zo sannan aka fara ba da wa. Da aka fara ba da wannan man nan, layi na tafiya a hankali a hankali. Layi na tafiya a hankali ba cinƙoso ba komai. Kwatsam kawai sai ga ƴan yara yaran bus-stop ɗin unguwar mu sun zo masu neman rigima masu sune su tada rikici in suka zo, sai su zo da galan ɗin su ko mashin ɗin su su ce "Hey an saka mu su." In kuma ba haka ba, ayi tashin hankali idan sun zo da wuƙaƙe da addina su basa jin tsoron rigima. Hakannl dai in aka suka zo sai masu gidan man nan ji tsoro su saka musu man nan domin kada su tayar musu da rigima a gidan mai. Suka yi tatl zuwa sai abin ya fara bawa mutane haushi. Yaya za a yi wa wannan yaran su dinga yin haka bayan ga wasu a kan layi tun tuni suna jira a saka masu mai amma kuma su da sun zo sai a saka masu idan sun zo da wuƙa. Abin dai ta bawa mutane haushi aka bawa ba haƙuri aka lafa aka daina wannan rikicin nan. Sai kawai kwatsam yaran nan suka fara ba ma su zo da galan ɗin su ba a'a sai suka ce duk me so su shigan mashi da mashin ɗin shi ko kuma su sayar masa da mai. To sai sai kawai sai kawai su zo su ce to ka kawo mashin ɗin ka su shiga magada ya taga je ka sha mai amma za ka biya su kuɗi. Amma sai dai zasu baka ɗari biyar su tsallaka maka da mashin ɗinka gidan mai ka je ka sha mai ka cika tankin ka kawai abun nan ya tasadda hatsani aka rufe gidan man aka daina ba ba da man. Sai da aka yi kusan minti talatin zuwa arba'in haka zo aka shawo kan lamarin mai ogan gidan man ya zo tan manager kenan ya zo ya ce gaba ɗaya duk su fita mashi daga gidan man ya kira police. Haka zu aka kore su aka fara bin layin mai aka fara bin layin mai a hankali a hankali. A lokacin nan kawai har layi ya zo kan mu dai dai wajen ƙarfe ɗaya kenan na rana layi ya zo kan mu muka shiga gidan mai muka samu muka sha mai muka fito muka wuce gida. Wannan lokacin gaskiya na sha wahala sosai don sai da na dawo gida kaina na ciwo tun da na dawo gida ban ƙara fita ba sai washe gari saboda na sha wahala a layin mai muka ajiye mota.

Waɗanne al'adun tsafta kuka koya a yarinta waɗanda suke tare da ku har yanzu? Gaskiya al'adun tsaftar da muka koya a yarinta suna da yawa, suna da yawa matuƙa tun daga yanayin tasowan mu wanda har yanzu muna nan muna amfani da su sama da shekara ashirin da biyar kenan. Nafarko dai in fara lissafo su ba tare da ɓata lokaci ba akwai al'adar tsaftar da na koya ta wanki. A lokacin sanda ina yaro an nuna mun cewa mama na ta nuna mun cewa kada in dinga yin datti da kaya na, in dinga sanin wajen da zan dinga yin wasa, in dinga sanin wajen da zan dinga zama. Ba a ko'ina in naje na samu zan zauna ba domin tufafi na zai yi datti. In dinga kiyayewa na ce mata to shikenan har yau duk inda naje indai har na samu waje zan zauna sai na fara kallon wajen inda tsaftan wajen yake sannan kafin na zauna na tabbatar in na zauna ba zan ɓata tufafi na ba sannan sai na zauna. Haka tace mun idan ina bin hanya in naga wani datti in tsallake shi kada na bi ta wajen saboda kada in dinga tako datti da takalmi na in zo in shigo gida da shi in ɓata waje. Shi ma wannan wani al'ada ne wanda na koya shi har yanzu ya sa ni ban ma cika san bin lunguna masu dattiba da wajajen da da kwata kwata. In kuma han na bi ta irin wannan wajajen to kafin na ƙara so gida ko kuma ina shigowa gida zan samu buta da ruwa in wanke ƙafa na in ɗauraye ƙasan takalmi na sannan sai na dawo na je na shiga ɗaki na saboda kada in ɓata waje da ƙasan takalmi na ban san me na tako ba a wannan wajen nan. Haka a lokacin nan ta koya mun wani abu wanda har yanzu da shi nake amfani. Ta ce in daina barin kayan wanki na taruwa masu yawa. Ta ce mun in dinga yin wanki duk sati in dinga yin wanki sau ɗaya ko sau biyu. Ƙaranci sau biyu a wancan lokacin ina ƙoƙari ina yin wanki sau biyu musamman kayayyakin na zuwa na makaranta ina wanke shi sau biyu ne bana bari yana yin datti sosai. In na sa ranan monday na je makaranta ranan Litinin kenan da ranan Talata to sai na wanke shi a daren Talata sai in je da shi yana da haske a ranan Laraba da ranan Alhamis da ranan Juma'a sannan sai na ƙara wanke shi ranan sati yanda nake yi kenan. To haka na koya ina yin wanki sau biyu a sati a lokacin nan bana bari kaya suna taruwan mun da datti wanda wani al'ada ne na tsafta wanda na riƙe shi har yau ina jin daɗin shi ina amfani da shi. Ta yadda yanzu duk sati ni kuma na saka ma kaina ina yin wanki sau ɗaya tun da yanzu na mallaki hankali na to kaya na basa datti sosai amma to ina yi dai sau ɗaya ban bari kaya na taruwan mun saboda kada ɗaki na ya zama ɗakin kayan datti. Wannan al'ada ce wanda gaskiya ina bama ma abokai na shawarar su ɗauke ta kuma sun ɗauka suna yi tana amfanar su sosai da sosai. Al'adan yin wankin nan duk sati sai mutum ya ga ya yi wanki cikin nishaɗi baya wuce minti talatin awa ɗaya ya gama wanke kayan shi masu datti duk sati amma wasu su kan bar kayan su ya kai har wata ɗaya ba su wanke ba sai ka ga a haka ma sun zo sun rasa kayan da za su saka su shiga wani damuwa kuma. To gaskiya wannan wani al'ada ne shi kuma wanda ka ga bai yi ba amma idan mutum ya koya yin wanki duk sati to hakan za ka ga yana da kyau. Sannan akwai kuma wani abu al'ada da tsafta da na koya baba na ya ce kullum rana in dinga ƙoƙari ina wanke baki na sau biyu. Sau ɗaya idan na tashi, sanda zan kwanta bayan na gama cin abinci gaba ɗaya abincin dare na ɗauke brush da makilin da wanke bakina. In na wanke bakina to sannan sai na je na yi bacci. Idan na tashi da safe ba brush zan fara yi ba a'a zan samu ruwa ne in kuskura bakina in sa hannu in gurguje sai in ƙara kuskura bakina shi kenan sai na je na karya. In na karya sannan kuma sai na zo na ɗauko brush na ƙara wanke bakina da brush da makilin da safe sau biyu kenan yanda ya koya mun zan dinga yin brush kuma har yanzu da shi nake kuma ina jin daɗin wannan al'adan sosai da sosai dan yana taimaka ma haƙora na a ko da yaushe.

Matakin bikin aure na gargajiya daga gaisuwa zuwa kai amarya gida, ku bayyanasu. Yadda matakin bikin aure yake a ƙasar al'adan Hausa musamman arewacin Najeriya. Misali irin su Arewa maso yamma da Arewa maso gabas da kuma Arewa ta tsakiya ta wani fanni. Shi ne, da farko dai idan namiji ya gan budurwa yana so, abin da yake fara zuwa in ya je zai je ya nema izinin iyayen wannan yarinya da ya gani cewan ya je ya shaida masu cewan ya ga ɗiyarsu yana kuma son a bashi izini domin ya fara zuwa neman ta, ya fara zuwa zance wajen wannan yarinya. Idan iyayen yarinyan nan suka duba shi, suka ɗan yi bincike a kan shi suka gan shi sai su ce masa to shike na ba damuwa, za su neme shi. Bayan kwana biyu su neme shi bayan sun gama bincike a kan shi, sun yarda da dabiyu'an shi da halayyan shi to sai su bashi izini ya fara zuwa wajen yarinyar su. To a sannan ya fara zuwa wazan yarinyar su ɗin. A lokacin ya fara zuwa suna ɗan fahimtan juna da yarinyar in suka yadda da junan su da shi da yarinyar to shike na sai ya faɗa ma yarinyar cewan ta faɗa ma iyayen ta zai kawo kuɗin gaisuwa wataƙan zai turo magabatan shi za su zo neman auren ta domin o za su zo neman mata auren shi. To sai in ya zo zai turo kuɗin gais--, zai turo magabatan nan nashi waliyan shi kenan zai iya zama baban shi da abokin baban shi ko kawun shi ko wani yayan baban shi dai haka ko wani malami mai gidan shi wanda suke harkan arziki tare, ya turo shi ya zo ya kawo kuɗin gaisuwa na fara neman auren wannan yarinya ke nan. Kuɗin gaisuwa a ƙasar Hausa yakan fara ne daga naira dubu talatin, dubu arba'in, dubu hamsin, sittin har zuwa ɗari ma duka yana kai wa. To sannan in aka kai kuɗin wannan gaisuwa sai a zo magana na gaba ta yaya za'a fara haɗa kayan sa rana. Kayan sa rana dai shi ma akan haɗa shi ne kayayyaki ne ake siya sannan kuma wasu suna ba da kuɗi daidai da misalin kayayyakin da za'a siya. Misali, in zu--- mutum zai sai kayayyaki ne, akwai irin chinese carpet da ake saidawa, akwai gas cooker, irin keji shida, akwai, akwai fanka, akwai buhun shinkafa, akwai galan ɗin mangyeda mai kwalba goma, akwai na manja mai kwalba goma, akwai buhun gishiri, akwai kwalin indomie, akwai fitila lantashi ma sannan kuma akwai tsintsiya da kuma abun goge ka-- tiles wato ƙaman mopa kenan ana haɗa su a kayan sa rana. Sannan baya ga haka in aka gama wannan sai a zo maganan sadaki. Sai a ɗauka wannen kayayyaki a je a kai gidan amarya a sa rana a ce to shike nan yanzu ya turo waliyan shi sun kawo kayan sa rana za'a sa ranan wannan biki. Nan da wata uku za'a yi wannan biki. To a wannan zaman he a ce ma shi waliyan shi da suka zo neman auren sai a ce masu to za'a yanke masa sadaki wanda za su ba da na yarinya. Za'a iya fara yanke sadakin daga naira dubu ɗari, ɗari da hamsin har zuwa ɗari biyar har miliyan ɗaya ma akwai masu badawa. To sai a yanke mashi sadaki a nan wajen bayan kwana biyu in ya samu sadakin sai a ƙara turo su suzo su kawo sadaki sannan a ce an sa ranan nan ran da za'a auranan nan da wata uku za'a ɗaura wannan aure. Sai aka kai ga zuwa ɗaura aure. In aka kai ga zuwa ɗaura aure, aka ɗaura aure lafiya, to aka yi hidimar biki aka ci aka sha to da yamma kuma yayi sai a ɗauka amarya. Abokan ango za su zo da motoci domin ɗaukan amarya da ƙawayen ta su je su kai su raka amarya da ango gidanta. In aka yi aka zo aka ɗibe su, aka je aka karɓo su, aka kai su gidanta to shi kenan sai a yi masa addu'a da fatan alheri da yan nasihuhin da za'a masa na cewan sa zauna lafiya kuma su yi haƙuri da juna. Wannan shi ne yadda ake al'amuran biki a yanayin bikin tsarin Hausa.

Taron masu gidaje ko na unguwa, yaya yake gudana? Yanda taro yake gudana na masu gidaje ko na unguwa shine, da farko dai taron masu gidaje, yawancin masu gidaje ko na unguwa yana gudana, taron na gudana ne wanda yake mu'assansa domin cigaban al'ummar wannan unguwa ne. Misali, ana kan yi taro ne da farko a zauna akan duba menene matsalan wannan unguwa, me take buƙata wannan unguwar domin cigaba. Aduba kuma yanayi ya yanayin yaran unguwan nan suke, ya yanayin matasan unguwan suke, ya yanayin ilimi harkan ilimi a wannan unguwan kuma sannan ya yanayin harkan tsaro a wannan unguwan to ta yanda in aka zo wannan taro na masu unguwa sai a tattauna abin da ya dace akanshi. Misali, idan aka zo za a yi taro, akan fara da yanayin tsaro ne na unguwa. Saboda a tabbatar cewan kowa da yake wannan unguwar nan yana da aminci, ya samu natsuwa ta yadda baya fargaban wani abu wanda zai zo ya cutar da shi a wannan unguwar. Misali, ko a ɗauki su ɓarayi su zo su sace masa kaya ko motan hawansa ko su zo su fasa masa gida ko kuma ma masu yin kidnaping su zo su yi kidnaping ɗin shi. To shi yasa a yanayin yanda ake taron unguwa a ko da yaushe na farko, abu na farko da yake fara gudana shine maganan tsaro. Yanayin yanda ake gudana da tsaro a unguwar nan. To yanayin yanda ake gudana da tsaro a unguwa idan aka zauna a taron nan sai a cikin kwamiti ɗin wannan taron nan sai a ce to an zaɓi wasu zakakkarun matasa waɗanda su ne za su dinga sintiri idan dare ya yi domin su tabbatar da cewan ba wani abun da ke faruwa a cikin unguwar nan ko kuma idan wani abu yana shirin faruwa a wannan unguwar nan za su zo su ci karo da shi domin su, su gamu da wannan abu su daƙile faruwan wannan abun nan. To akan zaɓi wa'innan matasa ne akan sa musu suna 'yan, 'yan, 'yan ƙungiyar ƙato da gora. Ana ba su gorori wasu da addina saboda ba a san me magabta za su zo musu da shi ba. Wasu ma har bindigu ana ba su domin su kare kansu daga magabtan kuma sannan su kare mutanen unguwa. Wannan na fannin tsaro ke nan. Sannan na biyu akan fara duba ɓangaren ilimi. Yaya yanayin ɓangaren ilimi yake, ya cigaban ilimi yake a wannan unguwa, ya yanayin abubuwa suke. Shin ko me yana gudana? Yanda ya dace, yanda ya kamata? In yana gudana, yana tafiya yanda ya dace to shi ke nan. Sai a ce wa mutane to yanzu fa, in ana buƙatan makaranta na firamari ne ko kuma yaran basa gane karatu, akwai hanyoyi biyu da ake bi. Na farko dai in da kwai makarantar, malaman ne basa mai da hankali to akan zuwa a je a samo malaman nan a musu bayani cewan yara na zuwa makaranta amma basa gane karatu me ya faru, ya aka yi haka. To hei a nuna masu cewan su ƙara zage damtsi. Idan kuma akwai buƙatan wasu matasa wa'inda sukayi karatu a unguwar nan za su iya su zo su bada gudumawa, su samu aji su dinga ƙara koyar da yaran karatuttukan ko, ko na karatun zamani ko ma na karatun sana'a duka. Ba wanda, duk ko wanne sannan ana koyarwa. To nan ma hei a ƙoƙari domin aga an sai ta fannin ilimi shi ma ya samu dai-dai gwargwado yanda yake. Sannan akan yi magana akan yanayin tsafta ta unguwa. Wannan a wajen irin wannan taron abubuwan da ake tattaunawa shine yanayin tsafta na unguwa. Kaman misali mu unguwarmu taron da aka yi wanda aka cire kwamiti na tsafta aka cire ranan da za a dinga shara aka sa duk sa ranan sati wanda ta zo a ƙarshen wata wannan satin nan ba wanda zai fita gidan shi sai bayan ƙarfe sha biyu kowa zai tsaya a sha, ya share gidan shi, ya share ƙofan gidan shi, ya share kwalbatin gidan shi, ya ɗiba bulolin nan ya saka a buhu ya ɗauka a kai bayan gari ko a ba ma motan bola ta je ta zubar da shi a bayan gari. Ya za, yanda zai zama na ko wane layi, ko wane gida zai fito fes fes ba datti a unguwar nan wannan haka su ƙirƙiri sauran su.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Lokacin da nake hutawa a wurin aiki dai shine misali da ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya wato kan awa ɗaya kenan, nake ɗauka don hutu a wurin aiki. Misali idan na tashi, na kawayi gari, na tashi, na gama komai a gida, na yi wanka, na karin kumallo, na ci abinci, na ɗauka jakana, na tafi zuwa wajen aiki. To in muka shiga ofis muna fara yin aiki ne ƙarfe tara. In muka fara yi ƙarfe tara ton shi kenan za mu cigaba da yin aiki, za mu cigaba da yin aiki har zuwa sha biyu. Da ƙarfe sha biyu a lokacin nan shine yazo daidai da lokacin da mutum zai zo ya fara tunanin to za a zo za a je hutu watakan na rabin lokaci a wajen aiki kenan wanda zai ɗauke mu zuwa ƙarfe ɗaya. A lokacin da in akazo hutun nan in mutum ya fita kaman, akwai abokai na da idan suka fita wasu sukan tafi wajen mai abinci ne kai tsaye kafin su fara yin komai sai sun ci abinci tukuna, sun ci sun ƙoshi domin wasu suna da saurin jinyunwa a cikin abokan aikina. Wasu kuma a'a sukan sayi, su sayo abincin ne ma he suje su ajiye shi in suka ajiye bazasuci abincin bama sai anyi sallah an gama tukunna he su zauna suci abincin. Wasu kuma in suka siyo abincin ba za su ci ba sai amma gama hutun an koma ofis sannan suna aiki suna cin abincin kowa da kalan yadda yanayi yake tsari. Amma ni yadda nake yin nawa in na gama zan je in na shiga bayi na je na ɗan natsu, na je na sauƙaƙama kaina kaman ina jin fitsari inna je na yi haka sai na fito na je mu ɗan samu majalisa mu ɗan yi fira tukunna. In mukayi fira kaman na yan mintina goma sha biyar haka sai na tashi naje na sayo abinci. In na siyo abincin nan sai na zo na ajiye shi ina ci muna fira, ina ci muna fira har ya zuwa lokacin da za mu gama wannan firan nan. In muka gama ina ci zai zo daidai da lokacin da za mu tashi mu gama firan nan domin mu tashi mu tafi sallah. To kaga a lokacin ina ci ina fira kenan to na gama hutawa mun ɗan yi fira sai mu tashi mu je kuma mu je miyi alwala mu tai masallaci miyi alwala a yi sallah. In aka yi sallah in aka idarda sallan to a hanyam dawowanmu akwai wata 'yar Fulani da take sayar da fura da nono. Fura da nonon nan yana da daɗi sosai. Ta yadda in muka je wajen ta za mu ɗan zauna itama muna ɗan fira kafin ta saka mana fura da nonon mu ɗan ƙara hutawa kaman na minti biyar haka zuwa goma tunda sallan ana shigan shi ne minti sha biyu da minti talatin da biyar. To in aka yi aka fito kafin mu koma ofis kafin lokacin hutun mu ya ƙare za mu ɗan ƙara zama a wajen mai furan nan ta ƙulla mun aleda ta saka mun gyaɗa a ciki inda madara ma a wajen na siya idan ina da kuɗi kenan. Idan kuma ban da kuɗi nakan haƙura da madaran ne a ranan sai in wata rana Allah ya bani kuɗin siyan madaran sai in haɗa da madaran. Amma dai da gyaɗa kullum ina ƙoƙari ina shan fura da gyaɗa. Ana, ana, ana murje gyaɗan a fece shi sannan a zuba gyaɗan a cikin furan yana da daɗi sosai kuma ana sa siga yaji saboda idan siga yaji yana sa furan yayi daɗi sosai kuma sannan akan ɗan jefa kankara a cikin furan. To sai in ɗauka wannan fura da na siya na tafi da shi in zan je in yi ma in shiga da shi ofis a lokacin bayan ɗan wasu ƴan lokuta misalin irin mun dawo ƙarfe ɗaya to bayan kama awa ɗaya zuwa ɗaya da rabi wani lokaci ma har awa biyu. To sai in ɗauko furana shi ma in ɗan sha a lokacin domin in ƙara samun ƙarfin yin aiki hayya zuwa lokacin da za mu tashi. Yanda nake hutawa kenan a wajen aiki.

Yaya kuke sanin inda mutum ya fito daga maganarsa? Yadda muke sanin inda mutum ya fito daga maganarsa shine, akwai wasu kalmomi, ɗaya ɗayan kalmomi. Misali a yaren Hausa akwai ɗaya ɗayan kalmominda ko wani gari da kalan yadda suke faɗan nasu. Ko wani gari da kalan yadda suke faɗan nasu. Ta yadda idan ka ji na wannan garin, indai har ka san garin ka taɓa zuwa garin. To dakaji an faɗi wannan kalma kasan daga inda wannan mutumin ya fito. Ta yadda ake yi ake gane wa ke nan. Kuma a haka yakan yi wahala ka ga mutum ya yi kuskure har indai ya san me yake yi, ya san me ya faɗa. Zai yi wahala ka ga mutum ya faɗa ba daidai ba. In kaji wane ya ce wannan daga ganin ka ɗan kai mutumin waje kaza ne ko zakaji yace eh haka ne. Abinda yasa saboda yaji yayi amfani da wannan kalan ɗaya ɗayan kalmomin nan. Kaman misali na farko, in ka ji mutane wanda suka fito daga garin Gombe, sai ka ji mutum yana so ya cewa ƙwai. Mu anan Kaduna a wanda muke kiran ƙwai shine ƙwai. Amma idan ka ga mutum kuna fira da shi ko kuka haɗu da shi a shagon mai shayi, sai kaji ya ce, kaji ya ce mai shayi haɗa soya mun ƙoi. Ƙoyi suna ƙarfafa k ɗin, ta yadda suke faɗan shi daga baya kaji yace soya mun ƙoyi. To idan ka ji mutum ya kira ƙwai da ƙoyi, to yawancin wannan wani kalma ne wanda mutanen jahar Gombe ne suke faɗa. Wannan kalmar ba wai haka nan ba. Wannan kalmomi su na cikin kalmomin da ake fahimtan haka da shi ne. Sannan kuma in ka ji mutum ya faɗa haka, to wannan tabbas ɗan garin Gombe ne ya zo. Shi ne suke amfani da kalan wannan kalmomi. Sanan na biyu idan kuma, mmhm misali akwai kalma wacce ake amfani da ita a ɓangaren Hausa, irin ta wacce take zuwa ka ji mutum ya ce maka kwana. Kwana kalma ce wacce anan mu tana nufin barci. Ka je ka kwanta barci. To idan ka ji kuna tare da mutum sai ya ce ni bari zan je in tai kwana. Saikaji yace zaije ya tai kwana to wannan mutumin yana nuna cewa ɗan jahar Sokoto ne a arewacin Nijeriya watakan daga Sokoto yake saboda su ne suke kiran barci da kwana. Haka suke yi suce bari in je in tai kwana ko kuma kai ba za ka je ka kwana ba dare ya yi. Ko kuma idan za su tashi mutum daga bacci misali, mu anan za mu ce in safiya ya yi gari ya waye, za mu tashi mutum daga bacci za mu ce tashi da Allah gari ya waye. To su kuma can yankin Sokoto za su taɓa ka ne su ce ka tashi kwanan ka ya ƙare. Ka ga su kwana suke kira da barci. Mu kuma anann muna cewa ka tashi barcin ka ya ƙare. Su kuma can saii suce tashi kwanan ka ya ƙare. To haka akwai kalman tunkiya na akuya ke nan. Anan muna kiranta da tunkiya. Akuya ita ce ake ce ma tunkiya. To idan kana tare da mutum kaji ya ce ya kira akuya ya ce tumkiya. Tumkiya kalma ce ita ma ta akuya amma wacce ake amfani ne da ita a Katsina. Yawanci Katsinawa ne ke kiran tunkiya da tumkiya. Haka suke kiran tunkiya sai su ce mata tumkiya da a, da T, da a, da M. Mu kuma muna kiranta ne anan da, da T, da a, da N. Banban cinmu ke nan. To da ka ji mutum ya kira tunkiya da tumkiya to wannan ya nuna cewan daga Katsina yake. Babu shakka daga Katsina yake. To gaskiya ga mutumin da ya yi yawace yawace ya je garuruwa daban daban, idan har in ya ji wani Hausa wacce ba irin na nan ba, da ya ji kalan wannan Hausan nan indai ya taɓa zuwa wannan gari za ka ji ya san cewan wa ne daga wuri ka za yake. Kuma ba shakka wannan za ka duba ka gane haka ne. Zai yi wahala ka gama an yi kuskure a kan haka.

Ku gaya mana game da aikin fata. Aikin fata wani sana'a ne dai da ake yinsa tun fil azal, tun zamanin da ake yin wannan aikin fata. Saboda fata nada matuƙar muhimmanci ana yin ƙere-ƙere dashi daban daban. Misali ana ƙera, ana haɗa takalma da fata, ana haɗa jakan fata, ana haɗa rigan fata, ana haɗa takalmin fata amma duka dai ya danganta wani fata ne kowani fata da wanne, dame ake haɗashi. Kowani kalan abu ya danganta dame ake hadashi yanda ake yin fata dai shine, aikin fata da farko shine dai yanda akeyinsa. Fata ana samun shine daga dabbobi, dakwai rakuna, dakwai tumakai, jajayen awakai, akwai na shanu, sannan akwai na raƙumi, hatta na giwa ma akwai, sannan akwai na zaki. Wanda duk gabaɗaya ana yin amfani dasu domin haɗa kayayyaki, su takalma, su jakakkuna da dai sauransu. Wannan fatan yanda akeyi shine idan mahauci yaze ya siyo rago ko tumakai ko rakumi ya yanka. In ya yanka bayan ya cire naman zai cire fatan daban. Wannan fatan nan shine zai ajiye su, ya tara su ta yadda zaizo ya saida ma masu aikin fata. Su kuma masu aikin fatannan in suka zo zasu siyeshi. In suka siya, zasu ɗauka su tafi dashi masana'antansu domin haɗashi ya zamato ya dawo fata wanda za'a iya haɗa kayayyaki dashi. Da farko idan suka tafi da shi za su ɗauka su kai shi ma'aikatan su, su shimfiɗa shi ya bushe a rana. Inya bushe su zuba mashi gishiri su samu abin ƙuda, abin guga suyi ta gogeshi wato dutse. Za suyi ta gogeshi da dutse har sai ya gashi gashin nan duk ya fita daga jikinshi. Sannan su zo su ɗauke shi, su samu ruwa mai zafi su saka shi. In suka saka shi su kakkaɓe gashinan ɗuk yawannan, su tattala fata nan sai su shanya shi sannan su samu abin ƙuda suyi ta gogeshi harya dawo kalan fatan da suke so suyi amfani dashi. Sannan sai suyi ta tattarawa sai suzo su saida. Yanda suke yi shine suna saida ma ma'aikata ne wa'inda suke haɗa takalma da ma'aikata wa'inda suke haɗa jaka da kuma masu haɗa rigan fata da shi sannan da kuma masu haɗa takalmin fata da shi. Haka dai abubuwan suke. Misali masu haɗa takalma zasu je wajensu su siya fatu wanda zasu saka akan fatan takalmi, fuskan takalmi kenan sannan kuma da wanda za su saka a kan shimfiɗan takalmi ana amfani da shi da fata. Hakama akwai fata misali fatan giwa itama in ta samu ana haɗa ƙasan takalmi dashi. Wanda wannan takalmin za kaga ya ɗau shekara da shekaru bai mutu ba saboda yana da ƙarfi sosai. Wannan takalmi yana da kuma tsada sosai in aka haɗashi dashi. Rigama shima ana haɗa rigan fata musamman ma rigan sanyi. Misali riga wacce take kare sanyi akan haɗa tada fata wacce zaka ganta in aka haɗata zaka gan sanyi baya shiga jikin mutum ko kaɗan sai dai ma yasa mutum ya dinga jin zufa. Yanda wannan rigan fata take gaskiyar ana amfani da ita sosai ako ina kuma ana siyanta cikin gaggawa ana haɗa su. Jakan fata ma ba'a barshi a baya ba, suma sukan je wajen masu haɗa fata, masu aikin fata domin sassai fatu wanda zasu haɗa jakakkuna kala daban daban tun daga ƙanana na hannu harya zuwa babba wanda ake rataya wa abaya da kuma ɗayan wanda ake rataye shi a ƙafaɗa duka ana yi. Haka ma kuma ana yin babban jaka na fata wanda ake yinta domin saka kayayyaki in mutum zaiyi tafiya ko dai zai aje kayansa a gida ya adanasu aciki. Wannan shine yanda ake yi wannan ɗan fata kenan, in akaje aka siyosu sai a zo a haɗa wa'inda abubuwan dashi cikin sauƙi da natsuwa kuma za kaga kayayyakin suna da amfani sosai. Ana moransu sukan jima basu lalace ba. Dukkan wannan kayayyakin fata za kaga baya lalacewa da wuri yakan ɗauka lokaci mai ɗimbin yawa kafin wani abu ya samu kayan fata.

Ku gaya mana game da aika kuɗi gida. Aika kuɗi gida dai kam wani abu ne wanda mutum ke yi, musamman ma wanda yake nesa da gida, wanda ya bar gida ya fita, to ya tafi wani ƙasa ko wata jiha daga nan Nijeriya. Misali jahar irin ko yana Arewa ne, yana Kaduna, iyalan shi na Kaduna da maman shi amma shi kuma ya tafi Kano ko Katsina ko Bauchi ko Zamfara ko Jos ko Maiduguri, Yobe, Damaturu, Yola da dai sauransu. Ko kuma a'a yana kudancin nijeriya ne, irinsu Anambraa, PortHarcourt, Abia Lagos, Imo, Enugu ko yana ɗaya daga cikin waɗannan yankuna de ko kuma misali wataƙila ya fita yana can ƙasashen waje irin su America, China, Qatar da dai sauransu. To, irin wannan mutum shine wanda yake samun kansa a yanayin da yake turo kuɗi gida domin yin wasu al'amura da ya dace a yi a gidan. To, shi ne wannan misali. Mutum yakan turo kuɗi gida, ya danganta da abun da yake samu a can da kuma buƙatun da ake da shi a nan gida. Misali, mutum a wata wani yakan turo kuɗi sau ɗaya ne kawai duk ƙarshen wata yakan turo kuɗi sau ɗaya ne in aka biya shi salary a can, aka biya shi albashi a can inda yake aiki. To, yakan turowa ne ana biyansa albashi. Wani kuma yakan turo sau biyu ne a wata. Wani kuma yakan turo duk sati sati ne a wata. Ya danganta da aikin mai mutum yake yi da kuma me buƙatun da suke nan gida suke nema. Wani yakan turo ma kusan kullum in yana da hali yakan turo kuɗi. Hanyan da ake bi ake turo kuɗin nan shi ne. Akwai hanya wacce take ana turowa ta hanyar banki amma wannan harajin ta yayi yawa. In mutum ya ce zai turo kuɗi daga America zuwa nan gida Nigeria ta hanyar banki, akwai bankunan amma kuma ana cire haraji yana yin yawa. Wani yakan yi ne dole a dollar account dinsa. Wani kuma yanda yake shine, yana turawa ne ta hanya manhajar crypto, watokan zai tura ta crypto ko coin ko wani abu, wanda ke da ilimin abin shi zai karɓa ya cire su ya chanza su a naira anan sai ayi amfani dasu da abinda za'ayi anan gida. Yanda yake kenan. Wani kuma yanda yake turo wa misali in wani zai zo daga can Lagos, daga can misali in yana, in yana, in yana America ne ko China wani abokin shi zai zo nan gida Nigeria zai iya bashi kuɗin nan in dollar in ya zo ya ba da a nan kawai sai a canza a nan shi kenan kuɗin ba wani harajin kome kawai kuɗi ne za a kawo in wannan ya zo gida kawai zai kawo kuɗi ba wani ba sai an tura ba. To wannan kenan. Idan kuma wayanda suke cikin gida Nigeria ne amma suna jahohin maƙwabta irin Lagos kudancin Nigeria ko can ƙasar Arewa maso gabas irin su Maiduguri da su Yola, su Bauchi. To shi wannan kuɗi ne kawai mutum zai turo zai yi amfani da hanyar bankinsa ta Nigeria wanda muna da su da yawa irin su First Bank, Eco Bank, Zenith Bank. Akwai Opay, akwai Moniepoint. Duka duk mutum ya turo kuɗi kuma za a iya karɓa kuɗin nan cikin sauƙi ba tare da haraji mai yawa ba wanda zai ɗaura ɗawainiyar wani abu. Yadda ake yi kenan. In aka turo wannan kuɗi, su mutanen da suke nan suna kashe kuɗin nan ne daga kan abinci irin abinci da tufafi wanda za a sa nasu misali in na iyali ne da na yara. Akwai yara, akwai saya ma yara takalma, akwai rashin lafiyar iyalin mutum shima akan turo kuɗi domin wannan. Haka kuma sannan. Mutum zai iya turo wannan kuɗin domin yana da gida a nan ko yana da fili a nan wanda ake gina masa. Yana so ya ginin domin in ya dawo ya gama neman kuɗi a can garin ya dawo yana da mahallin da zai zauna a nan. To, duk dai yanda ake kashe kuɗin kenan idan an turo su.

Kana son wurare masu hayaniya? Eh, wannan tambaya ne da aka yi ta wacce take da harshen damo a wurina. Wuri mai hayaniya dai yana da amfani, yana da fa'ida kuma sannan yana da shi ma amfaninsa, yana da kuma rashin amfaninsa. Sannan wuri mara hayaniya misali shi ma haka yana da amfani, yana da mara amfaninsa. Toh amma abin da zan ce a nan shine, tunda dai har ni namiji ne kuma duk inda nake mu'amala ta gaskiya akwai hayaniya a wannan wajen. Hayaniyan nan ta ko ta kasuwa ne, dole wanda he na fita ko ta wajen aiki ne, ta ƙaran injina ne, duka gaba ɗaya. Toh a yanzu dai a taƙaice ni na ce ina son wuri na wanda yake akwai masu hayaniya a wurin. Saboda shi hayaniya mutane ne ke kawo shi, mutane ne kuma ke yin shi. Me ke kawo shi? Cigaba ne da kasuwa ke kawo wannan hayaniya. Ta yadda duk inda kaga ana hayaniya to za ka samu ana hada-hada ne na kuɗi, na kasuwanci, na al'amuran more rayuwa, na al'amuran ci gaba. Amma idan kaga waje ba a hayaniya, to gaskiya wajen nan za ka gani akwai yuwuwan cewan ba'a cika wani samun kuɗi a wannan wajen ba. Ko ana samun kuɗi a wannan wajen ma zakaga kuɗin ɗan kaɗan ne ake samu kawmaza ga kuɗin ɗan kaɗan ne ake samu kawai. Amma kasuwa inda ake samun kuɗi da yawa to an san shi da hayaniya ne ta ko ta ina. Ba'a ɗaga ƙafa kawai hayaniya ake a kasuwa cinikayayya ne ana yi. Ba ni in ba ka siya na siyar maka, ban siyar maka ba, a'a ka siyar mun a haka. To duka duk zakaji haka waje yake. Misali a wajen aikin mu inda muke buga bulo, ƙararrakin injina kawai dake wajen kan kanshi ba ƙaramin hayaniya ba ne ba. Kuma wannan ƙarar injin nan idan babu shi babu bulo. In babu bulo kuma ba kasuwa. Toh shiyasa dole ni in so waje mai hayaniya, waje mai hayaniya gaskiya ina son wajen nan. Ƙaran bulo yakan fa, ƙaran injin bulo yakan farawa a wajen ma'aikata a wajen aikin mu tun safiya har ya zuwa rana lokacin da za'a gama buga bulo ɗinnan. A wajen nan yana cike da hayaniya ne fa in kunnuwan mu ma ya saba. Ta yadda in aka kashe injin mu kan gane cewan an kashe injin. Injin baya kunne kuma baya gudu. Mu kam kaman mun fi son hayaniyan ma. Saboda hayaniyan injin hakan na nuna cewan kome yana tafiya, lafiya a waje kenan. Yana nuna cewan ana nan, ana ta aiki, ana ta buga bulo ba tsayawa, bulo na ci gaba. Ana yi ƙararrakin inji, nayi masu baburetin nayi, ƙaran injin mai wanda yake ba ma generator yana yin ƙara, ƙaran injin da ake buga bulo ɗin na baburetu shi ma yanayi. Toh da haka zaka gani su sannan hayaniya zakaga in ka samu in ka je kasuwa za ka ga wajen ya cika da hayaniya. To shi yasa za ka gani hayaniya gaskiya alheri ne. Ni dai a ganina hayaniya alheri ne. Shi yasa ina son waje mai hayaniya. Wajen da zan je in zauna in samu kuɗi a ɗan yi hayaniya a matsayina na namiji ba zan zauna haka nan ba. Bana kuma a'a nafison wajen da zan in samu ana hayaniya. Domin wajen zaka ga ana samun kuɗi ne a wannan wajen kuma za ka ga maza ne yawanci ke wannan wajen. Tunda hayaniya dai a kasuwa ba faɗa ba ne. Hayaniya, kasuwanci ne ake cinikayya ne ake yi. Shi ne kawai abin da ke faruwa a hayaniya. Toh shiyasa gaskiya ina son waje masu hayaniya sosai da sosai a rayuwa na. Don waje mai hayaniya ma ni shi ne abin da ya fiye mun, inda kuma yake kawo mun kuɗi. Kenan yake samun kuɗi na wanda nake al'amurana na yau da kullum. Wurare masu hayaniya tabbas ina sonsu sosai da sosai ba ma ɗan kaɗan ba. Haka nan nake amfani da su. Haka in na shiga kasuwarbwaya za ka ji hayaniya yayi yawa. Toh wannan hayaniya shi ne alamar kasuwa na ci kenan. Amma idan har kaje kasuwa kaji tsit, toh kayi gudu ka fita ka bar wannan kasuwar domin ya nuna kasuwar nan ba ta kirki bace ba, kasuwan nan mutane basa son ta. Amma in ka je kasuwa ka ji hayaniya toh lallai akwai albarka da alheri a wannan kasuwan. He kai ma ka tsaya domin a ci kasuwa da kai ka samu alheri.

A ganin ku, iska mai kyau tana da muhimmanci sosai? Eh, iska mai kyau tana da muhimmanci sosai, sosai ma da gaske kuwa. Tana da muhimmanci sosai a jikin ɗan adam. Ba ma iya jikin ɗan adam ba, hadda waje, wajen mahallin da ake zama ana buƙatar a sami iska mai kyau a wannan wajen. Misali, idan mutum ya fito daga ɗakin sa, ko da ace yana da AC ko yana da fanka, idan ya shaki iskan nan na waje, sai ya ji banbanci da wanda ya shaƙa a cikin ɗaki. Saboda iskan waje iska ne wanda yake zagaye yake yawo ta kota'ina. Musamman idan mahallin da wannan waje da mutum yake tsaftatacce ne, babu bola, ba ruwa, ba kwatami, babu kuma warin wani abu ko irin warin jini haka ko kuma dai wani abu wanda ba shi ba na ƙazanta babu shi, to za ka sami iskan nan. Irin shi ne wanda ake so mutum ya samu ya shaƙa. Musamman iska ta wajen da akwai bishiyoyi, ga inuwa, ga bishiyoyi. To akan so mutum ma duka rana ya dinga wara wasu lokuta yana zuwa irin wajen nan domin ya je ya zauna a ƙarƙashin bishiyoyin nan ya sami iska mai daɗi ya shaƙa saboda numfashin sa ya, ya gyagije kuma wannan ɗin hanyoyin numfashin, numfashin shi ma da yake cikin jikin shi ya buɗe, ya washe saboda ya sami iska mai kyau. Iska mai kyau na da muhimmanci sosai gaskiya. Ana son mutum a kowane rana ya ɗan dage ya fita kaman sau biyu da safe. In ya ɗan fito ya tashi daga bacci, ya ɗan wanke jiki, ya wanke baki, ya yi brush kafin ya karya, zai iya ya ɗan fito ya ɗan motsa jiki, ya ɗan bi wajen inda bishiyoyin nan suke inda akwai iska mai kyau. Ya ɗan zagaya, yana ɗan yin exercise, din shi yana motsa jini a wannan waje ko kuma ya je inda dai iska mai kyau na nan ba datti a wannan yanki, inda zai ɗan dinga tafiya a kwai ɗan inuwa wajen. To haka shima ana so mutum yayi wannan abun a wannan wajen. Sannan kuma ana son mutum da yamma ma kafin nan, irin gab da almuru haka mutum ya ɗan fita. Ya je ya ɗan yi zagaye ta unguwan da akwai iska mai kyau, ya yi tafiya a ƙafa a hankali domin ya samu ya shaƙi wannan iskan nan. Dan tana da amfani a jiki, tana da muhimmanci a jiki saboda shi gurbataccen iska shi jiki ma za kaga tana, tana busar maka da fatan jiki. Daidai gwargwado ba, yadda fatan ka zai wani kala ba, za ka ga ba ƙura a tattare da kai saboda wajen da ka je kana shaƙan wannan iska, iska mai kyau ne a wajen nan. Haka likitoci za ka ji, likitoci wataƙan ainihin malaman lafiya cike nan, malaman lafiyar jiki. Musamman ma malaman lafiya wanda suka karanci al'amuran kayan ciki sukan ƙarfafa ma mutane gwiwa da su dinga fita suna shan iska mai kyau. Ko da kuwa asibiti ne, wani lokaci za ka gani a asibiti akwai inda aka ware aka ɗan shuka korayen bishiyoyi, kayayyakin itace da ɗan kayayyakin ganye haka a gefen wajen. Domin idan mara lafiya yana ɗan so ya ɗan fito ya sha iska, akan kai shi wajen ne akwai kujeru a wajen inda mutum zai ɗan zauna, ya ɗan gani, ya ɗan dinga kalle kallon abubuwa haka yana kuma shaƙan iska mai kyau. Domin abun ya dan kore ma shi damuwan da yake damun shi rashin lafiyan da yake ji ya dan samu sauƙi ya dan samu sa'ida a wannan wajan to shi yasa za ka gani ana yin wannan abubuwa a asibitocin mu da muke da su a nan wajen domin a samu a wajen, eh ya kasance dai akwai is, inda za a samu iska mai kyau a wannan wajen asibiti. Ko da ko ace asibitin ya cika da wannan din warin magunguna da ko wani abu wanda ba shi ba amma dai akan ware wajan nan inda shi iska mai kyau ne a wajan nan. Ba'a wani abu in ba iska mai kyau ba a wannan wajen. Iska mai kyau yana da matukar mahimmamci sosai da sosai gaskiya kam. Shi yasa kuma ana so mutum ya dinga ƙoƙari yana shaƙan iska mai kyau.

Ku bayyana yadda ake dafa abincin da kuka fi so. Yadda ake dafa abincin da muka fi so, misali dai abincin da ni na fi so shine shinkafa. Ina matukar son shinkafa. Shikafa shine abinci da na fiso, saboda shinkafa wani abinci ne wanda ake sarrafa shi da hanya daban daban ake haɗa abinci kala daban daban da shi. Sannan sai wake, shima ina son shi wake sosai saboda wake shima ana yin haɗa abinci kala daban daban da shi. Misali wake, bari in fara da shi. Wake wani abinci ne wanda ake haɗa abinci kala daban daban. Zaka iya ka dafa shi, ka haɗa shi da shi da shinkafa da wake. A yi miya, a dinga ci shinkafa da miya, ka kawo salat ɗinka ka saka, ka kawo nama in kana da shi ka saka duka ka haɗa don ka ci ko kuma ka ci da kwai. Sannan shinkafa da wake akan yi ta fara, wata kan da mai da yaji kenan. Akan kira ta garau garau. Ita maɗin wata abinci ne wacce in ta ci kayan haɗi, misali a saka mata man, man gyada, a samu magi a sa, a samu yaji a sa, a samu salati a sa, a samu kwai a sa, a fasa, a samu dafaffen kwai a sa. Wannan shinkafa idan mutum ya ci zai ji ya mishi daɗi sosai da sosai. Haka akwai shinkafar da ake yi soyayyar shinkafa, wata kan fried rice. Wannan soyayyayi yar shinkafan idan mutum ya ci ta in bai saba ci ba ko idan ɗan ƙauye ya zo ya gani, in ya ci zai ce ba zai ƙara cin wani kalan shinkafa ba sai ita. Saboda yanayin yadda ake yin ta, kai da ka gan ta tun daga gani ha ido, za ka gane cewa wannan shinkafa za ta yi daɗi. Saboda soyata ake haɗa ta, ayi da ita da kayan miyan ta. Sai ka ganta tayi wara-wara gwanin ban sha'awa. Ta yadda, yadda ka san a ɗauka a sa maka a baki, haka mutum zai ji wannan, wannan, wannan fried rice tana mashi. To tana da daɗin ci, tana da daɗin mu'amala kuma tana da saurin ginsan mutum da cika ciki saboda da mai ake soya ta ita. Akan fa yayyan ka nama, gun ƙanana ƙanana ƙananan nama a wauwatsa shi a ciki sai a saka shi. Wani lokaci idan mutum yana da salatin shi akan ɗan nemo man bama a haɗa shi, a haɗa su in aka haɗa aka caku da aka haɗa coleslaw. Akan haɗa wannan abun nan ɗan karan daɗi yake da shi. To shinkafa dai yadda ake yin sa kenan, akan haɗa shi, a dafa shi ta fanni daban daban. Kuma shinkafa yana ɗaukan lokaci gaskiya kafin ya dahu da shi da wake, musamman ma da shi da wake. Amma kuma idan ya dahu gaskiya kam yana da daɗi. Za ka ga ba abin da ya kai shi daɗi ma a wannan lokacin. To haka abin yake. Shinkafa shi kaɗai bai cika lalacewa da wuri ba. Amma idan shinkafa da wake ne baya wani dadewa sai kaga ya lalace in ba a kula da shi ba misali idan shinkafa da wake ne sai aka samu kula aka zuba shi, aka rufe kulan. To gaskiya ina tabbatar maka cewan idan gari ya waye aka buɗe wannan kulan nan za ka samu wannan shinkafa da wake nan ya riga ya lalace. Amma idan da da aka saka shi a cikin, a cikin kulan ko aka samu wani ɗan tasa a zuba shi, a bar bakin a buɗe yadda zai dinga shan iska iska zai dinga shiga cikin shi. To za ka gani wannan shinkafan nan zai kwana bai yi kamai ba sai dai kawai mutum ya ɗumama shi yayi domin yayi zafi ya ci gaba da cin kayan shi. Ko kuma in mutum yana da firiji, firiji yana taimakasa sosai wajen a dana abinci. Ta yadda abinci baya lalacewa sosai da sosai idan mutum yana sa abinci a cikin firiji ne. Saboda firiji yakan ba da sanyi ne wanda kuma sanyi duk abun da ka saka masa sanyi. To za ka ga abun nan ƙame wa yake yi baya zuwa ko'ina. Sai dai idan sanyin nan ya sake shi masa ya gan shi ya dawo asalin yadda yake. To amma zafi ne shi ne ke lalata abu daga abin ya canja kamanni. To yadda yake kenan shinkafa gaskiya in dai kana da firiji a gida, to zai daɗe maka bai lalace ba. Wani ma zai iya yayi kwan biyu ma bai lalace ba. Amma idan ba ka da firiji a gida to fa sai dai ka zuba shi a tasa, ka bar bakin shi a buɗe gari in ya waye sai ka ɗumama ka ci kuma ba za ka bar shi ya ƙara wani yini ba saboda zai lalace tunda shi kawai buɗe yake ba a firiji ka saka shi ba.

Masu kai kaya da babur, ya ya suka canza sayayya a garin ku? Masu kai kaya da babur gaskiya sun canza sayayya a garin mu ta hanya mai dacewa, hanya mai kyau da tsari mai kyau ta yadda aka kawo ci gaba mai kyau domin ci gaban al'umma a wannan garin namu. Misali yanzu, idan mutum ya ga kaya a kasuwa a waya, tun da yanzu ana tallace-tallace ne ta hanyoyin waya da kafafen sada zumunta. Sai ka ga wani takalma kana so. Kawai abin da za ka yi, za ka ɗauka lambar wayar mai takalman na ko ka mishi magana ta hanyar manhajan shi ta waya ko ta WhatsApp ne ko ta Facebook ne ka faɗa masa wannan takalma kana son shi. Sai ya faɗa maka farashin sa. Zai ce maka har da kawowa ne ko ko ban da kawowa. In ka ce in ba ka son ka fita, za ka ce mashi har da kawowa. Sannan sai ya ce maka to ba damuwa za a kawo maka. Za a kawo maka, za ka tura kuɗin ne yanzu koko a'a za ka bari sai an kawo maka ka ga kayan sannan ka bada kuɗin. Tsari ne dai mai kyau yadda ba cuta, ba cutarwa a ciki. Za ka gani abin ya sauya yanzu ba maganan ba ma kai wahala ta ko ta ina akwai sauƙi na al'adance ta ko ta ina a siyayyan yanzu baya bada wahala ko kaɗan. Haka in mutum abinci yake so ya ci yanzu, za ka iya ka zauna a gidanka ba tare da ka je ko ina ba kuma za ka samu kalan abincin da kake so za a kawo maka shi har gidan ka. Misali a shagunan masu sayar da abinci, yanzu duka suna da waɗannan kalan ma'aikata masu kai kaya da babur in mutum ya sayi kaza ne, ko shawarma, ko pizza, duka su zasu ɗauka wannan kaya abincin nan ko shinkafa ne da wake da miya za su ɗauka su je su kai ma mutum a gida ba tare da ya fito ba. Kawai shi abin da zai yi zai tura musu kuɗin su ne na aikin da suka mishi na watakan na na kuɗin abincin da ya siya da kuma kuɗin kawowan da aka mishi. Kaga an, an, an, an gyara wa mutum watakan, an adana wa mutum lokutan shi, lokutan shi basu tafi ba a haka nan kawai. Haka idan mutum in dare yayi baya son ya fita wani waje kuma yana son ya sha wani lemu da ya saba shan shi ake saidawa a wani kanti da yake ɗan nesa da shi. Kawai in yana da lambar masu kantin nan kawai faɗa musu cewan zai, yana son wannan lemu a kawo mishi gida da Allah. Toh su masu kantin nan su ma dai tun da yanzu an riga an ci gaba da a zamani. Ko wanne mutum yana da kalan wannan masu baburan nan da suke kai kaya a mashin yanzu ta yadda ba ɓata lokaci cikin daƙiƙu ƙalilan za ka gan sun zo ƙofan gidan ka sun kira ka sun ce gasu ka zo ka karɓa saƙon ka da ka, da ka siya. Toh gaskiya sun kawo ci gaba sosai da tsari mai kyau ta yadda yanzu gaskiya ba ƙaramin amfana ake yi da wannan ci gaba ba. Tsari ne mai kyau yanzu mutum ba shi da buƙatan ma ya je kasuwa da kan shi sai dai in ya gai yana son ya je domin wani abu na daban. Amma yanzu ko ba ka je kasuwa ba, mutum zai yi siyayyar shi daga gida. Sakamakon wa'innan masu kai kaya da babur ɗin za kuma su kawo maka har gida domin sun sauƙaƙa al'amurra yanzu sosai da sosai. Kamai yadda aka sauƙaƙa al'amurra ta hanyar banki, to haka shi ma ta hanyar wannan kawo kaya da babur an sauƙaƙa al'amurra. Yanzu komai na tafiya cikin sauƙi ba tare da cunkoso ba ko kuma hayaniya a kasuwa can sosai ba. Gaskiya masu kai kaya da babur sun samu tsari mai kyau. Babban abin da yake burge ni da su ma shi ne idan suka zo in ka siya kaya yanzu in suka kawo maka za a ce ma ka riƙe kuɗin ka sai sun kawo maka kayan. Ka duba kayan, ka buɗe ka gani kayan da ka ce a kawo maka ne shi ne. Ka tabbatar shi ne sannan toh sai ka ɗauka kuɗi ka bada. Kaga in aka kawo maimakon ace ka bada kuɗi an kawo maka abinda ba shi ba yanzu sai ka ga asalin abin da aka kawo maka sannan sai ka ɗauka kuɗi ka bada. Toh yauwara shine wannan yayi daidai ke nan. Shi yasa kasuwancin yanzun yana da kyau yana tafiya da tsari mai kyau ta yanda kuma kowa na maraba da wannan sabon canjin.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci sosai ma gaskiya. Saboda citta yana ƙara ma abinci abubuwa daban daban. Citta yana da ƙanshi, citta kuma yana da yaji, citta kuma magani ne. Citta yakan yi wani kala a abinci, yakan sauya ma abinci kala, ya zo ma ya canjaye launin da za ka gan shi ya ba ka sha'awa. Citta yaji ne a abinci, ta yadda idan ka sa citta a abincinka za ka ci shi kana jin shi yana da ɗanɗanon yaji yaji. Ta yadda wani ɗanɗano yana da daɗi akan harshe za ka dinga ci har kana so ka ƙara, haka za ka ji yanda citta yake. Sannan na biyu, citta yana da ɗanɗano mai daɗi wanda in ka ji shi, shima haka za ka ji shi dai yana yin wannan yaji yajin haka yake. Sanan kuma na uku, citta magani ne, magani ne. Citta yana maganin sanyi, yana maganin sanyi sosai da sosai. Saboda idan ka ci citta za ka ga duk yana ma ka magunguna a jikinka amma kai ba ka ma san yana wannan maganin ba. Shi yasa za ka gani a ko da yaushe ana son mutum ya dinga shan. Irin misali, akwai abin sha wanda ake kiran shi da ginger watoƙan da citta ake yin wannan ginger nan, yayin da ka yi shi yana da daɗi sosai. Za ka ga ana son mutane masu mura suna yawan shan wannan kayan zaƙin nan na citta domin yana da amfani a jikin mutane sosai da sosai. Haka kuma idan mutum ya so ya duba citta ya gan citta yana da wani amfani wanda mutum kawai zai ɗauka cittan iyashi kaɗai ne citta. A'a, citta ya wuce haka. Citta a abinci abu ne, abu ne yana cikin kayan miya. Yana cikin kamar kayan miya shima ɗin. Wanda za ka gan shi, sa ka gan shi in an faffasa saide mutum ya ɗauka nama ne haka zai fashe a saki. Amma kuma yana ƙara ma abinci ƙanshi ne. Yana kara ma abinci kanshi, ta yadda duk ta inda kasa su, to zaka ji shi yana da kanshi a wajen. Maimakon akwai abincin da idan ka yi shi ba citta a ciki to gaskiya wannan abinci ma za ka ga zai yi wahala ya ciwu. Misali ka je ka samu kifi kawai ka je ka ɗanye kifi ka je ka ɗauko shi ka je fashi cikin abincin ka ka haɗa ka dafa gaba ɗaya ka manta ba ka sa citta ba to za ka ji wannan abu, duk ya dame ka yana ta ƙarnin ƙarnin kifi. Za ka ji gaba ɗaya ɗanɗanon abincin ya fita a ranka ko kaɗan ma za ka ji habba ka san ma ka ci wannan abinci. Saboda mene ne? Duk saboda ka manta ne ba ka sa citta ba shi ya sa yake wannan abun. Amma da ace ka tuna ka sa citta, da ba za kaga ya yi ta wannan abun ba. Shi ya sa citta na da matuƙar muhimmanci sosai da sosai. Ta ko ta ina a abinci, ana yin shi a abun sha, ana shan ginger da shi. Haka a abinci ba iya ginger kaɗai ba. Ana yin shi a cikin kunun zaki. Nan ma ana sa citta a cikin kunun zaki. Haka idan za a haɗa garin koko wanda ake kai wa a niƙa shi yayi laushi ko kuma wanda ake markaɗa shi a yi shi da ruwa ruwa, duka za ka ga ana sa citta. Domin citta yana ƙara ma shi, yana cikin kayan yaji na ƙanshi. Sannan kuma yana da amfana, ka ga kana amfani da shi lafiya lau. Cittan nan yana maka yanda kake so baka damu ba. Za ka yi ta cin shi. Citta yana da yaji, ɗanɗanon yajin citta mai daɗi ne sosai da sosai. Idan mutum yana so ya ci zai ga yana samunsa yanda yake so ba tare da ya samu tsaiko ba. To shi ya sa citta gaskiya abu ne mai daɗi wanda ake son mutum ya dinga yawaita ci a ko da yaushe. A ko ina in yana so yana da buƙata.

Rafi da tafki ko tsauni wanne kuka fi so me yasa? Gaskiya kam rafi ko tafki gaskiya hannun mun son rafi kuma kowa ma cikinmu ya san da muka taso muna yara mun son rafi. Saboda rafi shi yana da wasu abubuwa, ruwan rafi na farko dai akwai tsafta yana da kyau yana wucewa ne ba ruwa bane wanda yake tsaye waje guda. Kuma ruwan rafi akwai inda yake da zurfi akwai inda bashi da zurfi sannan kuma ruwan rafi yashi ne ba wai taɓo bane ba maimakon na tafki ruwan tafki shi kuma za ka same shi tabo ne yana tsaye a waje guda ne bai cika yawo ba. Ko da yana yawon ma za ka ga wajen da yake yawo ba shi da wani nisa kuma za ka ga yana yin datti a kai a kai ruwan tafki. Shi kuma ruwan rafi ba haka yake ba, ruwan rafi ko da yaushe za ka gan shi yana da kyau har sha ma mutun za ɗiba ya sha ya diba yayi wanka ya ɗiba ya kuma dafa abinci domin in ka duba ƙauyakun mu a karkara ko ta ina za ka gani inda basu da rijiya ko ruwan fanfo za ka ga to a rafi suke zuwa suke ɗibo ruwan da suke aiki da shi domin su dafa abinci, suyi wanka suyi wanki suyi sauran al'amuran dai na yau da kullun ɗin su a gida. Da ruwan rafi za ka ga suke zuwa su ɗauka tulu su je su ɗibo wannan ruwa. Amma shi ruwan tafki iya kan abun da za ka ga ana yi da shi shine yara su yi wasa a ciki ko kuma a zo a dinga haɗa bulo a karkara inda ake haɗa bulo na laka saboda da inda za ka ga tafki yake to za ka ga akwai laka wanda ake haɗa bulo da shi. Amma shi kuma ruwan rafi ruwa ne mai kyau mai wucewa yana kore datti yana wucewa baya tsayawa a rafi datti baya tsayawa a rafi. To gaskiya shi ya sa ni na fi son rafi akan tafki. Rafi yana da daɗin wanka yanzu misali a unguwar mu akwai wani rafi da ake kiransa da rafin kwata. Rafi ne wanda yake da hawa mataki guda uku. Na farko akwai wajen inda yara ne kaɗai suke iya yin wanka a wajen saboda ruwan wajen yana tsayawa daga ƙafan yaro zuwa cibi in ya yi nisa zuwa ƙirjin yaro inda ruwa yake tsayawa kenan. Akan kira wajen da wajen wasan yara. Sanan na biyu kuma akwai wajen da akan kira shi da fale fale a cikin rafin ƙwatan kenan. Shi fale fale shi kuma waje ne inda yake yakan wuce wuya har ya wuce kan mutum ma ko da mutum ya miƙe da hannuwan shi tsaye wani wajen yakan shanye shi. Shi kuma wajen matsakaici kenan. Na tsakiya inda idan mutum ya fara koyon iyo nan wajen ne inda zai fara zuwa na biyu baya ga wajen wasan yara sannan sai fale fale. To na ukunsu a wannan rafi na mu na ƙwata wanda muke da shi a unguwar Rimi a Kaduna, Najeriya shi ne argungum. Argungum shi kuma waje ne da yake da zurfi yana zurfin da zai iya shanye bishiya ma a wannan zurfin na shi. To wannan wajen sai wanda ya yanƙayi sosai yake zuwa wannan wajen. To za ka ga wannan wajen ruwan wajen ana shan shi saboda ruwa ne mai yawa yana wucewa ana shan shi ana ɗiban shi a dafa abinci idan mutum zai dafa abinci a rafi irin na sanda muka yi wasan ne a rafi. Toh, shi yasa gaskiya rafi yafi kyau ruwan rafi yafi na tafki yafi na wani tsauni dukka kyau duka in za'a haɗa su ko wane da amfanin sa. Amma dai ruwan rafi ya shafe duka amfanin su saboda shi kaɗai yana yin amfanin su da wanda duka suke yi. Amma ruwan tafki shi ba ko na tsauni ba zai iya yin amfanin da ruwan rafi yake yi ba. Ko a wajen kamun kifi ne ma za ka ga kifin da suke rafi sun fi na wanda yake tafki girma da kuma irin kalan kifin da ake so a ci. Misali ba za ka taɓa samun kifi shawa ba ko saidin, karfasa a cikin tafki ba. Amma sai dai ka iya samun irin su ƙurungu da wannan amma a rafi za ka sami kifi babba, shawa, karfasa da su saidin wanda mutum zai iya kama su ka gan su kuma suna ƙyalli har saida su zaka ga ya saida su da daraja saboda yanayin yanda su ke ba kalan na tafki ba.

Ku gaya mana game da aikin da kuka daɗe kuna jinkirtawa. Aikin da muka daɗe muna jinkirtawa dai kan misali ne. Aikin da na daɗe ina jinkirtawa shine wani aiki da nake ta ƙoƙarin na ga na fara yin shi, na gina wani fili. Wannan gina filin nan shine na daɗe ina jinkirta shi. Abin da ya sa kuwa na daɗe ina jinkirta wannan aiki shine sakamakon lalura na rashin kuɗi. Ina buƙatan in sami kuɗi da yawa domin na fara wannan aikin saboda bansan in na fara yin aikin da na fara ɗan yin ɗan kaɗan na tsaya. Na sani zan tsaya in na fara aikin amma abin da nake so shine idan na fara yin aikin ya kasance na ɗan yi aiki mai yawa kafin na tsaya. Ba wai ina fara yin ɗan kaɗan na tsaya ba'a. Ina son idan misali in na kasa aikin gida huɗu, ya kasance in na fara yi zan yi gida ɗaya, kashi ɗaya in na gama kashi ɗaya sai na tsaya na huta sannan, sai daga baya na dawo na ƙara yi kuma bayan na ƙara shirya wa. To rashin kuɗi shine wannan abin da ya jawo mun na jinkirta wannan aikin. Amma a sanda na zo na fara yin aikin lokacin da na ɗan samu wani kuɗi, na fara yin aikin na a hankali. Na je filin nan aka share mun filin aka cire ciyayin filin. Na ɗauko zanen gidan da za'a zana wanda gidan nan two bedroom ne, watokan ɗaki ɗakuna guda biyu za'a yi a gidan da kuma banɗaki guda biyu shi ma sannan da kuma madafa wato kitchen guda ɗaya. Yadda aka tsara kenan. To da muka zo aka tsara aka fara yin diga aka fitar da wannan ɗakuna. Akayi ɗaki ɗaya aka haɗa shi da bayi guda ɗaya sannan kuma bayi ɗaya aka haɗa shi ga falo ga kuma ɗayan ɗakin ta yadda in aka yi baki za su iya shiga wannan bayi su biya buƙatunsu. To yadda muka abun kenan. Da farko da aka yi diga aka fara yin diga aka gama diga sai aka zo. Washe gari magina suka zo na je na siyo bulo, na siyo yashi, na siyo dutse, wanda za'a saka a ƙasa tukuna kafin nan a zo a fara yin ɗaura bulo. Na je na siyo siminti. Ma'aikata suka zo suka fara aiki. Sai muka fara da yin course guda uku. Da muka yi course guda uku sai muka zo muka tsaya da ginin sai muka cike course guda ukun da ƙasa muka zuba ruwa ƙasan ya zauna ya danƙare. Sannan sai muka zo kuma muka ci gaba da yin aikin a hankali. Aka fara tada gini a hankali ta yadda aka zo aka kai gini linta aka fitar da winduna da ƙofofi gaba ɗaya ta kota ina duk suka fita. Sannan sai aka zo aka tsaya da ginin. Daga baya da na ƙara samun kuɗi sai na zo na ɗauka kuma na fara siyo rodika. Aka zo aka yi linta aka zo aka fara ɗaura bulo na saman linta wanda aka kai shi. Da aka kai wannan gini sai aka zo maganan siyan katako. Na kira wani kafinta na ce ya zo ya raka ni mu je fanteka domin siyo katako. Ya zo ya raka ni muka je aka gwada wannan gida za'a sai katako na dubu kaza wato kan za'a sai katakon dubu ɗari biyu da hamsin a lokacin. Muka je muka sai wannan katako muka sai ƙusan dubu goma sha takwas muka dawo muka sai maganin sari wato kan na cin gara muka siyo shi ma muka saka a jikin wannan katako domin ƙwari. Aka zo aka buga wannan raftan, da aka buga wannan raftan to shi kenan an gama da rafta. Sai maganan kwano. Har ma muka ƙara zuwa muka siyo je kasuwan fanteka muka siyo kwano wani ana siyo ma kwanon albabello. Muka siyo bandir goma sha biyar shine wanda ya rufe mana wannan saman ɗakunannin muka gama shi. Sannan aka zo aka yi noggin ɗin silin aka buga silin shi ma. Aka fara filasta kafin a buga silin da aka gama filastan ko'ina. Aka yi wayarin na wutan, na wutan lantarki sannan aka sa kuma aka yi wayarin faifin na fayab ɗin ruwa wanda ruwa zai dinga zuwa bayika da kitchen. Nan ma aka yi aka gama aka sa tiles a bayi da kitchen da bangon su gaba ɗaya. Sannan aka sa tiles a ƙasan ɗakunan aka yi filasta aka yi screeding aka buga silin aka yi komai aka sa ƙofofi da windunnansu da bo glass ɗinsu duk aka yi aka gama shi kenan aka gama haɗa gida a lokacin nan. Wannan shi ne aikin da na jinkirta ina yi sannan kuma Allah ya bani sa'a har na zo na ƙara sashi.